Kanan iya duba lamba kwari. Kanan iya duba lamba kira ha.

Ya ya kakke magana da habarƙan shine ke. Yaya kake magana da habanka shininke.

Yaushe, ka ke kwanan kalun? Yaushe ka ke kwana kalung?

Sauna wa ka ke rubuta hoto. Sauna wa ka ke rubuta hoto. Shauna wa ka ke ruɓata.

Eh kaka taimakawa mutane, yaya ka ke taimakawa mutane?

Yana kake tuf-tufa miyahu, ina kake tuf-tufa miyahu na farin shani dake.

Kana iya busa taske, kana iya busa taske mai bishiya da waye shi ka kai wance.

Kana ta fiya da sauri, amma binshi rainan kana ta fiya da sauri?

Menene lambarku ko mai albarka. Menene labang ko may albarka.

Kana fisun hawa, talala kulif kana fisun hawan bantalaka kulif.

Menene abin sheda kaki fi sawo? Menene abin sheda kaki aka fi sawo?

Yaya kaki in kulaɗan kin ka shin ko le kakel kulaɗan ka shin in shin ko.

Kana haya amfanin da kwafuta. Kana hayan amfanin da kwamfuta.

Me kake shirin yi a karshen mako? Me kake shirin yi akarshen mako?

Kana musafaha safaha da mutene, kana musafaha da mutane?

Kanan hiya kwana wuta. Kanan hiya kwana wuta, hada amfani ya hadawa na kwana wuta.

Haka na jurewa bakono maiyaki. Haka na jurewa bakono maiyaki, ya yakawa gizo.

Kana fi son kayan zaki ko gishiri kana iya wake gaza kogeshi rem.

Ha sha nanu mu muku hayake. Haya sha nanu ke hayake na hakali.

Kana in sharuwa mai shaye, kana in sharuwa mai shaye, amma in shiga gizo ka ke.

Wani fure kake fi son wani fure kaken fi son abin shin yanka na kwallaze.

Kalanduba daftarin koyo. Kalanduba daftarin. Daftarin kuɗin akullun.

Kanason kallon wata da dare, kanason kalon wata da dare, hauhe ke habenshe haga gizo.

Ana raba wurin da aka kai haye na gizo. Kuna ruba akawun da aka ke haye na gizo.

Kana shida ko kali ko hunyan, kana shida ko kali ko hunyan, ya baishe ha jiran mashai.

Wani lahu ne hidan ku cike, ana na wane hidan ku cike ya kakke amfani indashi.

Sau nawa kake shiyokuwa kanawa na wakake shiyokuwa nawa indogen dai kanke fitaso.

Yaushe ka ke yi wanka? Yaushe ka ki yin wanka? Yaushe ka ke yin wanka?

Yaya kake son tata rike aji? Yaya kake sananta rike a aji?

Kana yawanka shinke zuciya, kana shi yawanka shinke zuciya.

Wani lahuni na bulanku cike, lahuni na bulanku cike, a'a, an cike.

Yaya ka ke tabbatar da ingancin aiki da yanayin aikin bankin ta inganci aiki?

Wani irin ka yan dinki kake fiso wani irin ka yan daki kake fiso fiso.

Mi ka ke, yi loka shen daruwa, ya kazuwa. Mi ka ke, yi lo kan she daruwa, ya kazuwa.

Yaya kake son bada shawara. Yaya kake so bada shawara na yi kai kake fi so hon wake.

Wani hira na ne kafe so? Wani hira na ma kafe so na binshi wahoni la wane ja shi.

Yaya kake kawawan gidanƙo yaya cake kawawan gidanƙo na haba she hahai keke fesho.

Kana muna tarira fa ka ƙaƙaƙa ƙa ƙarshe zuma, kana ba tarira ƙan fili ƙarshe zuma.

Kana shayan tunawa dan hayu ka. Kana shayan tanku wa don hayuka.

Wani irin wasa kake fi so. Wani irin wasa kake fa so. Wasa kake fi so.

Mika ke da fakolo kan sai da ka isa ofis da sa'o fi ishar fish.

Nawa ruwa ka ke sha a Kano? Nawa ruwa ka ke shan a Kano a bikin Sharo Wanshai?

Wandenne, Kafufin, watsa, Labaranki, kake, amfani, Daso, ke amfani, Daso.

Wanda ne a faskar kai amfanin da sa, sahu da yawa, amfanin da sa sa yawa.

Kana rera waƙa da kan shewaka, kana rera waƙa da kan shewaka, ha, meke yi a firifiso?

Wane lahuni tawada kake amfani da shi? Wane lahuni tawada ake amfani da shi?

Wani hiran mai kake amfanin da shi. Wani hiran mai kaƙe amfanin, amfanin da shi.

Kana rubuta kwashe kunne da hayaki, na rubuta kwashe kunne in da haka hayaki.

Wani irin miya kaka fiso wani irin miya kake fiso ya abinshi ahakin littani.

Shaunawa ka ke kidi kidaya kaya yankee Shaunawa ka ke kidaya kaya yankee.

Kana iya history, ge ya. Kana iya history, ge ya. Na danka ke najin bin fiso.

Yaya kake jira a layi? Yaya kake jira a laye. Yaya kake fi so abin shai.

Yaya kanke daidaita haƙaƙin daruwa da yaya kanke daidaita daruwa?

Wa shi bikin ka ke fi so. Wa shi bikin kakaki fi so? Abin shiri furannin da hanhayke.

Kana amfani da matashi wuya, kana amfani da sashen wuya.

Kana son Mandara. Kana son Mandara. Kana son Mandara. Abin siye ala wani gaki amfanin so.

Kanan kalam hen wanka kana hano elo wanka na binshi nawa gizo dazo mana.

Kana shan tafarnuwa, kana shan tafarnuwa ga abinci a aikake na tsafuhawe.

Wani rin sabulu kake na fanin dashe, wannan ina sabulu kake a fanin dashe.

Kana kwana na sheke, kana kwana na sheke, ya damfafi, ya kalum, ya kahike?

Kana hiya hawan kanke, kana hiya hawan kanke na dashi ha kakefiso.

Wa she rana she mafi kwalo bako. Wa she rana she mafi kawo maku.

Kana shin shala ti, kana shin shala ti, alamni kwashe kwashe, abinshi yarda keke fi so.

Kana fison miya zafi ko sanyi? Kana fison miya mai zafi ko sanyi?

Ka na tafiya kwashe wanke, ka na tafiya kwashe wanke, ha wanke hinka.

Kanan zuwa gidan fim, kanan zuwa gidan fim, hawanin haraki yankake na faso.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Kana shan ruwan 'yan yayan a inta ce?

Yaushe kake zuwa? Ka zuwa. Yaushe kake zuwa? Ka zuwa. Na abincin kake fi son.